Eh ina yin waƙa cikin zuciya yawanci in lokacin da nake kaman aiki haka ina ɗan yin waƙa a zuciya wataran kuma waƙan na zuwa min a kai sai in ji kawai sai in fara yin waƙa a zuciya. Ina yi ina ɗaukan lokaci sosai ina yin waƙa a zuciya gaskiya. Eh saboda yana ɗan sa ni kwanciyar hankali kuma ina jin daɗin yin aiki. Wataran kuma ina yin waƙa a zuciya saboda bai kamata in dinga bayyana waƙan a fili ana ji ba shiyasa nake yin waƙa a zuciya. Eh gaskiya ina yawan yi gaskiya sosai yana bani kwanciyar hankali wataran in na tuna wani waƙa kawai sai in dan yi shi a zuciya ko in neme shi a waya na in ba wayan kuma sai in sa wata rana haka kawai ina zaune sai in dinga jin waƙa na tashi kuma ba wai ko a ina ba sai in dinga jin shi a zuciya na sai ina yi ina yi ina yi ina yi innayi innayi dai ina ɗan jin daɗi shiyasa nake yin waƙa.

Gaskiya bikin da na fi so shine bikin aure da kuma bikin sallah. Su ne bikin da na fi so. Na fi son bikin aure. Bikin aure saboda biki ne na aure, na haɗa mutane biyu na su zama tare. To bikin yana sa ni farin ciki sosai in ga yanda mutane daban daban suka zo daga wurare daban daban aka zo aka haɗu aka halarta wannan biki saboda a gan yanda za a yi aure. Kuma ana nishaɗi sosai gaskiya. Yana haɗa kan mutane ana haɗin kai a bikin za ka ga ana saboda a samu ayi addu'a, ayi zaman lafiya, a ci abinci, a sha. In ma rawa za a yi, ayi rawa a sa kiɗe kiɗe. Za ka samu mutane saboda mutanen kamar amarya daban na ango daban, wataƙila ba a gari ɗaya suke ba to saboda sanadiyan bikin zai sa a san juna. Wasu kuma an san juna amma an daɗe ba a haɗu ba to za a gan da aga juna. Wasu kuma maybe an haɗu da su maybe irin, eh, haɗuwar farko ne sai ka ga an ƙara dankon zumunci. Eh, gaskiya shiyasa, nake son bikin aure.

Eh to bamu da fanka a rufin ɗaki gaskiya. Fankanmu a ƙasa yake. A ƙasa ne irin wanda ake siyarwa saboda ɗakinmu da aka yi an yi POP ne a sama so ba a mashi wurin fanka ba. Eh gaskiya bamu da fanka a rufin ɗaki. Fankanmu a ƙasa yake yana haɗa shi ne a jikin bango. Socket ɗin a kunna wuta a ƙasa yake jujjuyawa yake ba da iska.

Eh gaskiya ina duba saƙonni aiki gaskiya bayan kowane minti biyar zuwa goma. Saboda saƙo ni yana da muhimmanci a wurina. Wani zai tura ma saƙo ne da yake da muhimmanci ya kamata ka duba, wani kuma saƙon aka tura ya kamata ka duba akan lokaci saboda zai iya saƙon, saƙo ne da yake buƙatan gaggawa yana buƙatan a dube shi a duba abin da ya kamata. Wani kuma saƙon dama kana jiran a tura ma saƙo daga wani wuri me bi ka nema wani abu ko ka yi wani aiki za a biya ka ko kuma ka yi wani tambaya za a ba ka a za a ba ka amsa da sauransu. So ka gana da kyau duba saƙo. To kuma mutum ba daɗi gaskiya ni mutum ya tura min saƙo ban duba ba na ba shi amsa ba gaskiya ni bana jin daɗin haka. Kuma kamar haka ne nima ina tura saƙo ina so in ga an bani amsa a karamin lokaci. Shiyasa sa gaskiya ni daga an tura min saƙo sai in duba, in karanta, in gani, in bada amsa. So gaskiya ni dai saƙo ina duba saƙo cikin kowane minti biyar zuwa goma. Ya danganta dai da yanayin yadda nake ina kusa da inda zan duba saƙon ne ko babu.

Abincin gargajiya da na fi so shine ƙosai. Gaskiya na fi son ƙosai abincin gargajiya da na fi so. Saboda da wake ake yi kuma ni gaskiya ne tun ina ƙarami ina son wake sosai. Na fi son ƙosai, daga ƙosai kuma sai ɗan wake. Ehh, ɗan wake shi abincin gargajiyan mu ne a nan gaskiya ina jin daɗin shi sai kuma awara. Awara ana yin shi da waken suya. Shi kusan kullum sai na ci awara gaskiya. In ban samu ƙosai ba in ban samu ɗan wake ba, jiya dai na ci ɗan wake. Eh, shekaran jiya kuma na ci ƙosai. Yau na ci awara. Kusan kullum dai sai na ci wayan na abubuwan. Ɗan wake dai yake ɗan wahala in samu amma dai gaskiya ƙosai da awara baya ni wahala sosai. Shi awara kamar har gida ana ka min masu siyarwa in ci. Eh, wayan nan su ne abincin gargajiya da nake so gaskiya a yanzu kam. Su ne abincin gargajiya wanda in na ci ina jin daɗin su kuma yana ba ni nishaɗi. Yana aiki a jiki. Musamman ɗan wake musamman awara. Awara ana yin shi da waken suya ne. Akai wani abu da ake kiranshi suya beans. Shi ne waken suya. So da shi ake yin awara.

Eh ina amfani da ajiya a yanar gizo gaskiya. Ajiyan da nake amfani da shi shine Google, Google Keep Notes. Ina amfani da shi ina ajiye abubuwa masu amfani a wurin saboda bana manta wa da username na Google na wa da abin kulle sirri na password. So gaskiya ina amfani da abin ajiya na yanar gizo sosai. Ina ajiye hotuna, ina ajiye wasu bayanai dai da suke da muhimmanci dai wanda dai eh na san dai koyaushe zan iya in nemi su kuma in samu.

Eh ina cire takalmi a gida, in na zo zan shiga ɗaki ko falo ko banɗaki. Eh in banɗakin na da kyau ina cire takalmi, in kuma banɗakin bayin da yake ina sa takalmi. Amma dai cire takalmi a gida wannan yana daga cikin al'adan mu da muke yi a nan inda muka tashi. Cire takalmi in ka shigo cikin gida za ka shiga falo, za ka shiga ɗaki inda ake kwance ko inda ake bacci ko'ina. Inde ka shigo cikin dai falo dai ana cire takalmi saboda yana daga cikin nuna kan cewa ka zara jawuri. Don takalmi za abu ne wanda za ka yi yawo da shi ka taka wannan, ka taka wannan, ka taka wannan. So gaskiya in ka shigo cikin gida za ka shiga cikin ɗaki kana cire takalmi.

Eh yanda nake ajiye takardun aiki gaskiya shine in na dawo daga wurin aiki ina neman wurin da nake da muhimmanci in ajiye takardu na inda baza'a zo ayi wasa da shi ko bana nan ba. Kuma inda duk lokacin da ina da bukatan shi zan nema shi cikin sauƙi ko kuma inma bana nan kusa ko bana gida na ajiye shi in nace a dokomin kaza a wuri kaza za'a je a same shi. Kuma ina tabbatarwa ina nunawa mutane ina musu kashedi na gida akan cewa wannan abu ne na aiki don Allah kar a min wasa da shi. So gaskiya ina kulawa kuma ina ajiyewa inda ya kamata inda baza'a taba ya yi takura ko ba ni ma bazanji wahalan neman shi ba ko kuma zan dawo inzo in same shi a daidai yanda yake.

Kuɗin wutar lantarki a wata gaskiya a mu garin da muke Najeriya, a wata muna biyan sama da dubu ashirin kowane wata. Yanzu dai an ƙara abu dai yake karuwa ne yake raguwa. Yanzu dai an ƙara ya kai dubu sittin kowane wata amma ya danganta da wata irin mita ake amfani da shi. In dai mitan da ake amfani da shi na wanda ake sayan wuta ne, to shi gaskiya ba lallai ka kashe dubu goma ba ma. Sai dai ya danganta da yanayin wutan da za ka ke amfani da shi a gida. Abubuwan da ake amfani da su a gida na wuta, ya yanayin jan wutan to wannan kuma kai kasan nawa za ka kashe a kowanne. Amma in dai ba irin na sayan wuta ba ne wanda NEPA, wanda masu kawo wutan za su kawo wutar lantarkin to gaskiya ya danganta baya ƙasa da dubu ashirin gaskiya abin da ake biya.

To ina magance ƙoke-ƙoke gaskiya ta hanyar in naji yanayin koke-koken, in san wane hanya zan bi in magance gaskiya. Ina, a, zama tukuna in fahimce yanayin abun dai da sauransu. E gaskiya koke-koke abu ne wanda in mutum zai magance shi ya bi shi a hankali gaskiya.